Sau nawa kuke yin taro a mako? Muna yin taro a mako aƙalla sau biyu. Mukan yi ranar Litinin da kuma ranar Juma'a. Mukan yi taro ne domin mu san yadda zamu tafiyar da al'amuran rayuwar mu. Mukan yi taro yadda za mu kawo cigaban unguwar mu. Muna yin taro kuma akan siyasar ƙasarmu. Mukan yi taro akan wa ya kamata mu zaɓa, waye ɗan takarar da ya cancanta mu zaɓa, yaya za'a yi mu taimaki kanmu, yaya za'a yi mu taimaki kwaminiti, kwaminitinmu kamar unguwar mu ke nan, yaya za mu ga matasa ba harkan shaye shaye. Matasa sun kama sana'a, matasa na yin karatu. So wannan abubuwan sune muke yin taron shi a mako aƙalla sau biyu. Saboda da kamar misali akwai yaron da aka gan shi yana zuƙan sigari akan titi. So muka je muka kama yaron aka kai shi kuma wajen iyaye aka gurfanar da shi. Saboda wannan ba ɗabi'a bane na mutanen garki kuma mutum ɗaya zai iya, zai iya ɓata so dangin al'umma sai muke ganin wake ɗaya zai iya ɓata gaya. So wannan abin ya sa muke kawo cigaba ga al'ummar mu da kuma kwaminitinmu. Don mu zauna mu san me muke yi, don kuma mu taimake kanmu, mu kayan kanmu da kanmu.

Kana kare wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, nakan kare wayana daga ƙwayar cuta, yana amfani da antivirus domin shi ke kare waya. Yakan yi detect, yakan duba yaga in akwai wani abu da bai kamata ba a kan waya ko kuma abin da zai kawo ya kashe waya ko kuma abin da zai sa waya ta samu matsala. So yakan yi detecting, na downloading antivirus a wayana domin ya mun wannan aikin nan. So nakan duba, nakan yi amfani da antivirus in kullum da safe idan na tashi domin bana son abin da zai kawo min matsala a kan wayana. Dan na siya wayana da tsada, na siya wayana aƙalla lokacin ta kai dala dubu ɗaya. A lokacin ta kai, ta kai leya aƙalla dubu ɗari biyar da hamsin. Lokacin ina ƙasar Sudan na siya wannan wayan. So shi yasa nake gaskiya kaffa kaffa da wayana domin tabbatar wayana yana aiki lafiya lau.

Wani irin waya ka ke amfani da shi? Wayar da nake amfani da shi iPhone 12 Pro Max ne. Na siye ta a shekarar Dubu Biyu da Ashirin da Biyu(2022). A lokacin na sayi wannan wayar, yanzu a ƙalla wayar tana kai da shi, tana mai shi, tana cikin shekaranta, na huɗu kenan ina amfani da ita. Kuma wayana bata taɓa bani matsala ko ciwon kai ba ko da na sakan ɗaya. Gaskiya nayi dacen siyan waya saboda duk wayan da na taɓa yi, ban taɓa wayan da nake jin daɗin shi ba da kuma amfani da shi cikin sauƙi da jin daɗi kamar wannan wayar. Ba wani matsala, ba ta bani matsalar komai. Kuma komai nawa yana tafiya dai-dai yanda ya kamata. Shiyasa nake son wayar. Har ga Allah ina matukar son wayar nan saboda ina jin daɗin amfani da wayana sosai.

Waɗanne kafofin watsa labarai kake amfani da su? Kafofin watsa labaran da ke amfani da su, ina amfani da rediyo. Nakan ji FM Rediyo a Najeriya. Sa'annan kuma nakan ji sauraron Liberty, nakan saurara Alhier Rediyo, nakan sauraron FM Rediyo. Sa'annan kuma nakan yi amfani da Twitter wajen domin jin labarai na abun da yake faruwa. Nakan yi amfani da kuma Instagram shi ma don jin labarai. Sa'annan kuma uwa uba, nakan yi amfani da Facebook domin jin labarai akan abun wanda yake faruwa. Kama a Najeriya ko unguwar mu yawanci dai na yi amfani da Facebook wajen jin labaran abin da ke faruwa a unguwar mu, wanda ya rasu, wance gabaɗa aka samu, wanda ya aure ko wani abu dai ko wance gabaɗaya da aka samu a unguwar mu, nakan yi amfani da Facebook. Nakan yi amfani kuma da Twitter domin jin labaran duniya, labaran ƙwallo, wayen waye yake kaza, waye erin, waye kaza, haka dai labaran dai ƙwallone nakan yi amfani da Twitter a wannan karen. Sa'nan kuma kayan yi amfani da YouTube shi ma don na ji ga abun da yake faruwa a ƙasan mu ta nahiyar Najeriya ko Afirka ma da kuma duniya gaba baki daya.

Me kake yi da farko lokacin da ka isa ofis? Abin da nake yi da farko lokacin na isa ofis, nakan zauna, nakan je ofis. A misali in ƙarfe takwas ne aiki, nakan je ƙarfe bakwai da minti hamsin. Sa'an nan na zauna, na kintsa, na goge tebil yana, na goge kujera na. Sa'an nan na zauna, na natsu. Sa'an nan kuma naga menene ranar za ta ƙunsa. Idan wasu files ne na aiki, na kan yi ƙoƙari na cinye su, na ɗauka wanda ya dace da kuma wanda bai dace ba. Na kayin ƙoƙari na fara da aikin da ya fi muhimmanci a wannan rana. Sa'an nan kuma in ga wanne ne biyo masa, sa'an nan wanda biyo masa, so haka nake yi. Wanda kuma ban gama ba a ranar, na kayin ƙoƙari na yi shi idan na koma gida ko kuma na yi shi da safe kafin na fito aiki. Ban dai, bari dai na kwana ban gama aikin da ya kamata nayi a wannan ranar ba. So haka nake samu nake ƙoƙari don in ga na yi abin da ya kamata a ofis idan na je. To wannan yana daga cikin abubuwan da nake yi a kullum idan na je ofis.

Wane yanayin ɗaki ka fi so? Yanayin ɗakin da na fi so, na fi so naga ɗaki ina ba tare da yayi haske sosai ba, inga ɗaki yana da duhu. Ni mutum ne wanda nake son zama cikin duhu, ban cika son haske ba. Na fi son na zauna cikin duhu sabida na fi samun kwanciyar hankali kuma ina son ga yanayin ɗakina babu hayaniya, babu mutane, ba wanda zai zuwa ya takura mun. Sa'annan kuma ina son naga ɗakina a share a goge, ba tare da naga wani datti ba ko wani abu da zai sa mun ɗakina yayi wari ko wani abu wannan dai. Ina son naji ɗakina kullum yana cikin ƙanshi. Inga ɗakina tsabtsab, babu kaya, ba takalma, babu kayan datta, babu shara, babu bola. Inzo inga komai nawa tsabtsab, inganshi komai nit nit. To haka nake son naga ɗakina. Sa'annan kuma ina son naji ɗakina yana ƙanshi a ko da yaushe. A ko da yaushe ina so naga ɗakina yana ƙanshi. Naga bayin a wanke, shiyasa nake tabbatar da nayi tsabta a ko yaushe waƙa da kuma kowane hali da nake ciki.

Wani irin yanayi ka fi so? Irin yanayin da na so ina so na ga gani shi bai yi zafi ba, shi bai yi sanyi ba kuma shi gan bai yi wani hazo-hazo ba. Ina so na ga gari baina-baina, ina so na ga gari da ɗan sanyi kaɗan da kuma ɗan zafi kaɗan. To, irin wannan normal weather ɗin na fi so. Amma idan gari yayi sanyi gaskiya yakan hana ni fita. Naje wajajen da ya kamata naje, nayi ziyara ko kuma na mayi wani abu da ya kamata ko zuwa makaranta ko karatu yakan hana ni. Idan kuma zafi yai yawa shi kuma haka, ba za ka iya bacci ba a wannan lokacin. Za ka kasala, mutum ya yi ta kasala. Mutum ko azumi in yazo yake yi zai dinga shan wahala saboda rana. Mutum ba zai so maya dingan fita ba. To, makaranta yakan ba ni wahala a wannan lokacin. Amma lokacin da weather shi bai yi zafi sosai ba, bai yi sanyi sosai ba, to zaka-zaka komai naka tsanake. Zaka fita sanda kake so ba tare da ka gaji ba, ba tare da ka ga kaman an takura maka ba. Ko karatu ma za ka yi shi cikin daɗi da kuma jin daɗi. Amma idan weather nan ta canja to za ka ji kai abin sai a hankali. Ko idan iska yayi yawa shi ma matsala ne. Za ka ji komai ba abin da yake maka daɗi. So gaskiya haka na fi so na ji yanayin gari yake ba tare da yayi zafi ko sanyi ba sosai. Ɗakina dai kawai.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu, unguwarmu ta nan ita a tsaka-tsaki. Unguwar mu ita ba ta masu kuɗi bane can sosai kuma ba ta talakawa bane. Muna bayinan muna tsakiya kenan. Unguwar mu akwai dai-dai wan da suke da daidai 'ya'yan kunsu kuma dai kowa yana living a rayuwansa kuma kowane gida akwai gate. Ba wanda yake da, ba wani gidan da zaka ga babu gate a cikin unguwar mu kuma duka layin mu kwalta ne a ciki. Kuma kowa yana zaune lafiya ba tare da wani ya yi matsguna ma wani ba, ko wani ya zage wani, ko wani ya ci mutuncin kowa. Mun zama 'yan uwa don duka 'ya'yan gidajen, kowa ya zama abokan juna, an zama ƙawayen juna. Ana zaune cikin lafiya da kuma raha da kuma matunta junan mu. So haka unguwar mu take. So kuma muna fatan mu cigaba da zama a haka, har tsufa kuma muma mu zo 'ya'yan mu da jikokin mu su ma su zauna a haka. Unguwar mu dai abin da kake nema a unguwa dai ta talaka dai za ka samu. Akwai ɗayan shaguna haka ƙanana da mutum in yana so abu zai je ya samu. Kuma bamu da nisa da kasuwa daga gidan mu. Haka kuma ko wa irin shopping malls inna suma bamu da nisa daga nan daga gidan mu. So yawanci dai abun da muke buƙata ne da kullum gaskiya dai bamu samun matsala nan da nan za mu je mu samu abubuwan da duk muke buƙata. So abin da ya sa nake matukar son unguwar mu. Unguwar mu sunanta Ungwan ni tana a cikin garin Kaduna. Nan kuma babban birnin mu na Kaduna. Wani jiha ce daga cikin jahohin da suke ƙasar Najeriya.

Kana karatu kafin ka kwanta? Eh, kullum da yamma nakan yi karatun Alqur'ani. Sa'annan kuma na yi azikarrina. To kullum ina sauke kamar izfi guda ko kuma izfi biyu. Wani zubin kuma nakan yi izfi uku, ban dai wuce ta izfi uku. Akowace rana nakan na tabbatar da na karanta kafin na kwanta domin na samu wannan ladan ranar saboda ko da na yi wani aiki wanda bai da kyau ko kuma na yi wani abu da ba shi ke nan ba, to wannan karatun da na yi zan samu lada. Sai ka gani rana na ya bai tafi aban zaba. Na yi duk wani abu wanda is meaningful a rayuwata kuma na yi abin da na taimake kaina a gobe ƙiyama. Sa'annan kuma nakan yi karatun boko a kowace rana domin kada na bari karatun yazo ya yi min yawa nan gaba. Dan in yi min yawa nan gaba, ba zan gane me nake yi ba. Ba zan gane me nake karanta a makaranta ba. Amma yanzu, yanda nake yi, ina rage karatuttukan sosai to kuma yana taimako na sosai kuma ina jin daɗi. Ni ma karin kaina, ina farin ciki da kaina domin na san ina yin abin da ya dace. Saboda kafin janar bawa ya zo, in na zo koya zan ga abin ya zo min da sauƙi. Zan ga abin koyar revetion ne tunda na daɗe ina yin wannan karatun. Na da ina nazari a kan wannan abin da ake koyar dani ɗin. Shi karatu a lokacin da ake yinsa yana da maɗin amfani. Kuma mutum idan yana yin karatu da dangi, yakan ji daɗi kuma shi ma kan samu hankalin shi ya kwanta. Wani zubinn kuma bana yin karatu da daddare sai in na yi bacci, sai in tashi kaman cikin dare ko kuma gabda asuba. Inna gama nafila na nai sallah sai inzauna nayi karatuna to wannan ma ina cikin jin daɗin kaina ina kuma jin daɗin yanda nake yi. Da yardar tsinke nake wannan karatun.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh, muna amfani da ruwan rijiya, amma yanzu gaskiya tunda muka yi borehol a gida, toh ba mu cika amfani da ruwan yinjiya ba, sai dai idan borehol ɗin ya samu matsala sai muyi amfani da ruwan rijiya. Don yawanci da gaskiya mukan yi amfani da ruwan borehol ne sosai, ya fi sauƙi. In ka gama yin amfani da rijiya, gaskiya sai dai da wata babban matsala ko idan an samu ɗaukewar ruwa a unguwa. Yanzu ma yanda aka samu gyaran ruwan famfo ana samun ruwan famfo a koyaushe, to gaskiya bamu wani samun matsala da hanga zai sa wani mutum ya kai da ya dibo ruwa a rijiya. Toh gaskiya, shi ruwan rijiya da ma bai ma da daɗi sabida yana da ganɗi. Ba ruwa bane wanda mutum zai sha ya yi kewaye. Sai dai kawai mutum da yayi amfani da ruwan rijiya wajen kiwon kaji da muke basu. Sa'annan kuma da kiwon kifi sanda ruwan rijiya yana da ganɗi. Sa'annan kuma shi ruwan rijiya bai da daɗin wajen wanki, kamar yadda shima ruwan borehol bai da daɗi wajen wanki. Haka gani bai sa sabulu ya kumfa, bai sa omo ba yayi kumfa. Shi yasa shi kuma amfanin ruwan famfo kenan. Zaka ga in kana wanki kayanka yana fita, kuma yana yawan yin kumfa, ruwan wanda kake amfani da shi wajen wanki. Amma shi na borehol ka bai yin, kaya bai, wani sabulun baya yin kumfa yanda ya kamata.

Kana shuka tsire-tsire a gida? Eh ina shuka tsire tsire a gida. Ina shuka tsire-tsire irin na fulawa da sauransu. Nakan shuka tsire-tsire irin na kayan marmari kamar mangwaro. Akwai mangwaron da muka shuka nida kakata shekara sha biyar da suka wuce baya kenan, Allah ya jiƙanta. So mun shuka tsire-tsire irin na mangwaro da gwanda da kuma na apple. Amma lokacin ina ƙarami ban san menene shukan apple ba na je na chuge wannan. Amma dai na mangwaro har yanzu yana nan a raye kuma har gobe tana fitar da mangwaro sosai kuma muna sha. Tana fitar da mangwaro mai bakin aku. Sa'annan kuma ita gwandan dai ta faɗi yanzu amma ita ma gwandan an sha, an sha kuma anyi kyauta da shi. Muna nan da su kuma ina da gona ma da muke shuka irin-irin. Nakan shuka masara'a da shekara. Sa'annan kuma nakan shuka shinkafa da kuma wake idan ƙarshen damuna ta zo nakan shuka wake. To bana ma dai na riga na yi haka. Amma dai dun na sassai da kayana, sai wake da na ajiye buhu guda uku. So muna fatan kuma mu samu damuna mai albarka shekara mai zuwa.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh, ya danganta da me zan ci amma dai na kan ci abinci kamar shinkafa ko taliya ko wani abu na kan ci, na yi kokari na ci da cokali. Idan kuma zan ci abinci kamar irin su walo, irin su sakwara too, na yi kokari na ci da hannu saboda na fi jin daɗin shi idan ina ci da hannu. Kamar ni mutum ne ma abokin son sakwara wanda ko jiya ma haka sai da na ci sakwara da na je makarantar kasu. To haka na zo na dinga cin sakwara na da hannu shi kuma ina son cin abinci da cokali ko shan wani abu dai za ka sha shi da cokali don kada mutum ya ɓata hannunsa ko kuma nakan yi amfani da cokali a inda babu ruwanbda zan wanke hannun ko banda sabulun da zan wanke hannu domin na tabbatar da na tsaftace kaina sosai na yi amfani da cokali. Sabida shi cokali yana da matuƙar amfani domin ba za ka ɓata hannunka ba. Kawai dai za ka ci abincinka ka tashi lafiya. Dauka mutum in jiya restaurant haka, zai zauna ya ci abinci da cokali. Dan gani ake ma in mutum ya sa hannu ana gani a a wane dan kauye ne ko kuma bai san ma me yake yi ba to abin da na fi yi ke nan.

Kana shan magani kullum? Eh, ina shan magani kullum. Ina da shan maganin mura da kuma maganin allergy da nake fama da shi. Akwai maganin ake kiranshi da Avamys da kuma anti-allergic drop kamar Loratadine. Nakan sha shi wannan kullum. Ya damu min abu ɗin haihuwa sabida hatun da na tafi ƙasar Sudan a shekarar 2015 sabida ƙuɓan ƙasan, na kamu da ciwon allergy. To wannan yakan sa kullum nake fama da shan magani a ko da yaushe. Domin ko yanzu ka ji yadda nake magana, za ka ji maganan tanaɗan shaƙewa akwai alamar mura-mura da take damuna. So nakan sha wannan maganin a ko da yaushe, shi ya sa nake fama da allergy. Kuma amma idan na sha magani nakan samu sauƙi sosai. Idan na sha Loratadine gaskiya ban samun sauƙi sosai. Wannan kuma nakan sha sama na ɗaya da ya kama da mutum ya sha a kullum nakan sha biyu ke nan. Amma idan sanda na sha, na shaƙa shi Avamys na a hancina nakan samu sauƙi sosai, sosai da sosai. To shine dai ko wacce wanda nake fama da shi. Wannan kuma nake shan magani kullum. Amma ba ni da wani ciwon ulcer ko wani ciwon basin ko wani ciwo da nake sha mai magani.

Kana kuka lokacin yanka albasa? Eh, ina yi, eh kuma ba na yi. Ya danganta da yanda zan yanka albasa, ya danganta kuma da yawan albasan da zan yanka. Idan dai ɗan albasa ɗaya, biyu ne gaskiya bai sa ni kuka. Amma idan zan yanka albasa sama da goma ko ashirin, to gaskiya zai sa mun hawaye. Zan ga hawaye yana fita daga cikin idanuna sabida shi albasa yana da yaji to wannan yajin ne yakan shiga idanuna ya sa mun na dinga fidda hawaye. Amma idan dai zan yanka albasa guda ɗaya, guda biyu, ban ma san ma. Na yanka ba indai ba albasan tana da mugun zafi ba dai zai sa mun hawaye. Abin da ma yakan yawon sa ne sai dai ma ya yi wansa ne a tishawa ko wani makamashi ne in ina yin gyaran tattasai ko kuma ina yanka attaruhun ko toshi wannan zafin shi yakan shiga mun hanci sabida ina fama da alergy. To wannan yakan ɗan dame ni a lokaci ma banbanta so sai inji hancina yana yaji ko kuma inji idanuwa na yana yaji.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina son buɗe taga a ɗaki. Ina son buɗe taga domin na ga abin da yake faruwa a nan gida, a waje da kuma sauran kusa da ƴan uwa ko kuma in ga abin da yake faruwa a cikin gari. Nakan kwanso in kwanta kusa da taga ko na kai gado na kusa da taga domin na dinga samun iska mai sanyi, iska kuma mai daɗi. Nakan so na zauna kusa da window domin na je na shaƙata domin na ji daɗina sosai. Shi zama kusa da taga ko window mutum yakan samu natsuwa kuma nakan yi ƙoƙari ni na yi controlling ko na buɗe window ko ba zan buɗe window ba, to wannan abin yakan ba ni nishaɗi.